Amsa. Gaskiya ni na fi so na zauna a kujera sosai. In zauna in ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya, in jingina kamar wani ƴan labai. Saboda zama akan kujera akwai daɗi, ko kuma ka ajiye ƙafakka ƙasa, sosai ka yi zamanka. Amma fa shi ma zama a tabarma, yana da matuƙar mahimmanci, musamman ma ace kana kusa da wani bango ka min-miƙe ƙafafunka ka jingina. Amma dai ni me ka fi so? A ka ce min. To na fi so na zauna a kan kujera. In kau na gaji sai in samu tabarma ta ai in samu tabarma ta, in kwanta, in miƙe ko kuma in zauna, In jingina jikin bango, in zama ni na ba abin da ya dame ni in ta abubuwan da suka dame ni. Amma a ce ai in dai zama ne na ka nuna kana jin daɗi, ai sai zama akan kujera. In kau zama ne wanda za ka zauna na ka huta ne ka yi barci, to ka zauna a kan tabarma. Amma ni abin da na fi so, tunda tambaya ce amsa, na fi son zama, akan kujera. Amma duwannan ina biyowa gaba da baya ne nake yi dai in je nan in dawo amma dai gaskiya ita ma tabarma in dai ka gaji, akwai ta akwai daɗin zama. Daga zauniyar kuma haika miƙe ka kwanta barci ya kwashe. Eh, wannan shi ne, amma dai amsa takamaimai, na fi son zama a kan kujera.

Ranar da nake zuwa kasuwa, ranan nan guda biyu ce ba uku ba, biyu ce. Saboda haka ita ce Alhamis da Lahadi. Wane ranar ne kullum ina zuwa kasuwa. Tabbas, musamman ma Lahadi. Lahadi da na san ba aiki ranan in je kasuwa ta in go shawagi na in dawo. In ko Alhamis ce dama sai da daddare nake zuwa kasuwa. Dake ta yamma ce sai an sallar la'asar an tashi daga aiki sai mutum ya fice sai ya yi tafiyar sa kasuwa. Ya je daga nan har zuwa ƙarfe goma zai iya kaiwa na dare. Saboda haka ita kau Lahadi dama kusan taka ce. Zaka iya fita koda wana lokaci ma kaje in ka ga dama ma ka kai ƙarfe goman dare, ka fita tun da safe ka kai goma na dare. Saboda haka wannan shi ne ranar kun da nake ganin ni na fi zuwa kasuwa asu. Alhamis, Lahadi, sune ranar kunne nake zuwa kasuwa ƙwarai da gaske. Saboda ranan ne nake ganin ina da Lahadi ina da yanci, Alhamis kuma an tashi daga aiki wajen ƙarfe biyar ko ƙarfe hudu sai kayi tafiyar ka kaje kashaƙa ta kawo yawon ka, ka sawo abun da zaka sayo ka dawo.

Tabbas ina son abinci mai yaji. Ban so ma na ci mara yaji ni. Dan ɗiba nake in zuba da kaina, iya yadda nake so. Ai abinci in dai wanda ya cancanta a ci da aji ne ai daɗi gare. A'a ni ina son yaji sosai ma ba kaɗan ba. Musamman ace ya sha daddawa, da su kafi zabo, da dunƙule, da farin magi, da tera. Ace duk an gabza mai yaji a sami wani ɗan garin ƙuli da wani ɗan kan kifi duk abi a dake shi cikiz yayi zaƙi sosai malam. Ai yaji kyau gare, daɗi gare yaji kala kala ne. Akwai wanda in an barshi yake yin yaji mai ƙarfi kamar atarugu. To wannan yana da ƙarfi sosai ana son shi. Akwai wanda ake mai an haɗe haɗe. In an mai ƴan haɗe haɗe irin abun da na lissafa yakan rage yaji. Ba a jin zafin shi sosai. Musamman a ɗiga mai mangyaɗa ko manja in ana dakan yakan rage masa ƙarfi. Amma he dai kawai kariƙa jin shi, no, kariƙa jin shi lafiya lafiya ga abinci. Ba ka da wata damuwa. Abincin ka, kana ci kana jin daɗi ba wani abu da zaka yi. Lafiya lau zaka ci abinci. Musamman ace dai kana cin yajin. Ai ni ina ba magana ina son yaji. Ai da zan samu abinci mai yaji ma yanzu gabzan shi zan yi. To dai amsa dai gaskiya ina son abinci mai yaji. Ni ba zan ce ba na son abinci mai yaji ba. Ina son abinci mai yaji.

Ita rayuwa kome mai sauƙi ne, haka shi ma aiki mai sauƙi ne. Yanayin duk da ka ɗauki abu haka zai ɗauke ka. In ka ɗauke shi da sauƙi sai ya ɗauke ka da sauƙi. To amma ni aikina na ɗauke shi da sauƙi. In ka ɗauke shi da sauƙi sai ya ɗauke ka da sauƙi. A hankali nake bi ga aiki. Ba zan wawaki aiki ba in zo in wahalar da rayuwata ko in zo in cutar da abokan aikina. A'a zan yi, zan iya aiki muyi shi daidai yadda zamu iya ba tare da mun cutar da rayuwar mu ba. Saboda haka zamu daidaita shi muyi kuma mai kyau, mai inganci. Shi aiki ba ɗebo shi da faɗi da yawa ba ne aiki. Aiki ka ɗebi yadda za a gane cewa ka yi nagari, ka yi mai kyau, ka yi na kirki. To saboda haka shine ka daidaita ka gani kai baka cutar da rayuwar ka ba, baka cutar da wanda ya sa ka kai aikin nan ba. To wannan ne a nawa tunanen shine yanayin yadda nake ganin zai daidaita aiki da rayuwata. Domin kuwa bana son abin da zai zo ya dami rayuwata. Duk abin da zai dami rayuwata nakan ƙoƙari in fitar da shi daga cikin rai na. Domin kada ya zo ya jefa mani cuta. Saboda haka shi ma aiki bani ɗiban shi yadda zan wahala fiye da tunani. A'a zan ɗibi yadda duk mai kowa ya zo zai gane na yi aiki mai yawa, mai kyau. Amma ba zan ɗiba in zo ina yi wanda ba za a gani a gane ba. A ce ban yi daidai ba a rayuwata. A'a daidai da yanayin yadda zan iya. Ba zan cutar da rayuwata ba. Haka nake daidaita aiki.

Duk da yake dai wannan tambayar taku ban fahimce ta ba ne a Hausa da nake yi. Ya ka ke tafa? To indai tafi ne, yadda muke yi da hannayenmu guda biyu muke. Don kuwa har da ma mawaƙa waɗanda suke yin tafi. Tafin shine kiɗan su, ba wai wani abu ba. Nan wannan ne? To gaskiya ga amsa na. Zan baku. Tafi dai da hannu nake yi. Hannu kuma kowane hannu ƙwaya ɗaya yana da yatsu ƙwaya biyar da tafin hannunsa. Saboda haka nakan yi tafi da hannuna guda biyu da yatsuna ƙwaya goma. Saboda haka da shi nake yin tafi. Sai kuma ko in yara ne. Sai kuma ko in da yara su kuma ga su nan su da yawa ko suna yin tafi. Saboda haka tafa hannu dai da hannu ake tafi. Kamar haka. Yau, komai shine tafi. Ga shi nan na ɗan tafa muku guda ɗaya.

To kafofin watsa labaran da nike amfani da su suna da yawa. Gaskiya. Kafa, ta farko a wayata ma nakan yi amfani da gidajen rediyo alal aqala. Sun kai guda tara, sun kai guda tara. FM FM, banda kafar yaɗa labarai ta gidan TV, ta TV TV. To wannan kafar, kafofin watsa labarai da nike amfani da su sun kama kama da gidan rediyo na tarayya da kuma gidan rediyon FM FM. Hadda ma na, na sauran jihohinmu wasu duk ana iya kama su. Saboda haka amma dai kafa ta farko akwai Facebook wanda ake kiransa social media kenan kome. To akwai wannan kafar tana saurin watsa abu yanzu yanzun nan a ganshi. Saboda haka akwai kuma kafa ita ma ta Twitter. Akwai Discord. Akwai, akwai TikTok. Akwai YouTube. Wannan duk ana, kafafe ne da ake watsa labarai a cikinsu. Sannan kuma akwai Opera. Akwai Twitter. To kafafen watsa labarai dai suna da yawa wanda ake amfani da su. Saboda haka akwai gidan jarida, akwai jaridu ita kanta. Duk dai labari ne zaka duba ka gani ka ga mai ya ƙunsa a cikinsa. To dai wannan shi ne amsa. Akwai kafafe wanda sun kai guda goma sha, wanda kai ko gidajen rediyon sun kai goma. Akwai gidan rediyon tarayya na Kaduna. Akwai gidan rediyo na jahar Katsina. Akwai na jahar Kano. Akwai na jahar Jigawa. Gasunnan dai kala kala. Sannan da FM FM. To wannan dai shi ne.

Muna da fanka a ɗakin mu ƙwarai da gaske fanka ba akwai ta amma dai yanzu bata da amfani saboda ana sanyi domin ita amfanin fanka lokacin zafi. To hakadai munada fanka ta sama kuma harda ta girke ma wasu lokutan, wannan shine amsan. Amma tabbas munada fanka yanzu bata da amfani tunda mu wajenmu sanyi ake. Shi kuma sanyi in ka kunna fanka iska na ƙara fifita ka ƙaruwa yake amma nan gaba in zafi yazo to saboda haka dole za a yi amfani da fanka. Kusan kowane gida ma ko kowane shago ko kowane ɗaki za a yi amfani da fanka amma dai a halin da ake ciki yanzu to ba a amfani da fanka domin sanyi ake amma yanzu haka ina iya kunnaw ama ba damba damba da haikuji ta ƙarar ta amma dai tabbas muna da fanka muna kuma amfani da fanka amma sai lokacin zafi.

Ai ni bana masa shi, zafin ba, bana son zafi ne. Ni na fi son irin wannan halin da ake ciki. Za ka yi walwala, ka yi komai amma zafi takura yake. Takure mutane yake. Sosai kuma. Dan duk inda za ka shiga idan ba fanka ba AC to ba za ka ji daɗin rayuwa a gurin ba. Musamman a ce rana ta take tsaka. Ko kuma irin lokacin da aka yi zafi da rana da daddare ana yi. To, ko da tsakar gidan ka ne kake ciki, za ka ji gabaɗaya bai ba daɗi. Balantana kuma a ce kana ɗaki. Ɗaki da ma ba ma a batun shi bai zaunuwa. Ka fito kuma waje kila sauro ya ci abin da ya ci ya bar rago. Saboda haka dai ni bana son zafi. Sam, in so samu ne na fi so a rinƙayin sanyi ko ba yawa. Kuma sanyi na hana sauro sakewa. Maimakon sauro ya dinga girban ka, se ka samu sauƙi. Ka zo ka samu gefe ɗaya da kaɗan samu man shafawarka mai gurguwa. Kaɗan shafe jikinka. Sai ka je kane, mi aboniki shi ma ka shafa. Kana shafawa ko raboka sauro ba zai ba ko kumfo. Da ya ji warinsa ma sai ya tsere. Dai ana zafi. Wai a haka zafi ai yayi, yayi yawa. Ni bana son shi ya wuce hankali. Na fi son dai, daidai wa daida. Ba ai sanyi mai mugun yawa ba, ba ai zafi ba. A tsaya dai ba ka daren ka da ham. Ba zafi ba sanyi ko kuma ma ni gwara ai sanyin ma. Dan na fi son shi gaskiya. Amma zafi ai matsawa yake. Ka je ka ta ɗiban ruwa kana wanka, ka yi wanka, ka dawo, ka yi wanka ka dawo amma duk ba za ka daina ji ba. Ka farka daga bacci, ka je ka yi wanka ba za ka daina jin zafi ba. Ai ni gaskiya na fi son sanyi. Ba ni jure ma zafi gaskiya. Sanyi dai ai ba zan, ban iya jure sa zafi.

To, shi dai salati wani a-- yabo ne da addu'a da ake yi ma Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam mai girma. To saboda haka shi dai yabon salati addu'a ne. Wannan shi ne salati, "Gama zan Allah tsira da amincin Allah suka bata a gare shi." Ehe, addu'a ne. Allah ka yi ma Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam salati gare shi. "Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka hamidun majid." "Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka hamidun majid." Wannan salati ne. "Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad."

Yadda nike in tsara ayyukan da suka fi muhimmanci ne idan na tashi zanyi aikin da ya fi muhimmanci, ayyukan da suka fi muhimmanci to zan fara yinsu ne daga farko. Domin kada akayi wani lokaci ko adadi da zan jin hagaji. Saboda haka su nike fara a daga farko. In tabbatar duk wani abu da yake da muhimmanci nayi shi sai nayi shi na gama to sai in zo in fara yin wanda yake bi masa. Daga nan shi ma in yi wanda yake bi masa. Daga haka har na kai ga wanda nake ganin adadin yadda zan yi shi bai kai kyautatuwar wannan ba ko kuma dai muhimmancin wannan ba. Saboda haka wanda ko nayi ko na bari to sai na bar shi ko na tashi ko kuma nayi iya adadin yadda nake ganin na iya yi. Saboda haka shida ita aikin da kake so yake da muhimmanci ka tabbatar ya fi kowanne shi ake fara yi tun da kike ba yi gaji ba. Saboda haka idan kayi shi sai ka duba ka ga kuma wanne ne makamancin irin wannan sai ka janyo shi ka yi. In kuma wanda za a je a zagi jiki da kwangi ne ai tayi sai a je a ganga yin shi.

Eh, wani irin wasa kake yi a waje? Ai ni wasanni kala kala ne. Akwai na motsa jiki, akwai wanda ma ba na motsa jiki ba, wanda daga zaune ake yin shi na barkwanci, na wasa da dariya. Ka zunguru wancan, ka tsokane wancan, ka zunguru wancan abokin ka, ka tsoka wancan. Haka dai ayi wasa da dariya, a tafa, a yi nishaɗi. Akwai na ruje, na gudu ne, ko na langa ne, ko na ƙwallo ne, ta mola to wasanni dai suna nan kashi daban daban muna da su muna kuma yin su. Saboda haka ƙwarai ina da wasanni da yawa amma dai wanda na fi fita a waje ina zuwa na ɗan buga bal ko na ɗan yi dai wasa, na guje guje, na motsa jiki. Tun wani lokaci da safe irin asabar ɗin ƙarshen wata da sauransu duk mukan iya fita mu je mu yi wannan motsa jikin ko kuma da sassafe kafin zuwa wani wuri ka fita ka ɗan yi guje gujen ka da tsalle tsallen ka, ka dawo. Amma wasanni fa suna da yawa. Wannan ɗaya daga cikin irin wanda nake ne. Akwai wanda ba ma an fita an je wuri ba amma dai za ka yi abu a kare. Za a yi ta wasa da dariya wancan yau maganar da za a yi dariya a tafa wannan yayi, wannan yayi, haka dai haka dai za a yi ta yi. Ba wanda zai ji ya tashi da ɓacin rai ko ka je da ɓacin rai amma sai ka samu natsuwa ka yi nishaɗi. To saboda haka an yi wani lokaci wasanni dai suna da yawa ba kaɗan ba. Saboda haka ko a gidan ka ma da kai da yaran ka kana iya yin wasanni ƙwarai da gaske. Ka ja wancan, ka ɗauki wancan, ka nuna wa wasa da sauransu, ki yi ce da dariya. Yauwa ka sauke wancan? Saboda haka ko a cikin gida ma muna iya yin wasanni. Ka samu. Amma cikin in aka fita kuma inda ba yara ayi hada koko da koko, da langa, da tsalle tsalle, da guje guje duk muna.

Ita ƙungiya, yin ta ake kuma kala kala ce. Duk ƙungiyar da ta gayyace ka, idan ka san abin da ta gayyace ka, ka je ka yi mata, za ka iya yi mata mai muhimmanci, za ka je ka yi. Idan kuma ba ta shafe ka ba, shawara za ka bayar. Za ka je ka ba su shawarar ga yadda za a tafiyar da ayyuka. To, ni dai je ta bangaren aikin ƙarfi nike. To, mafi galibi ƙungiyar mu ta shara ce. To, sha ya shekwata ne, ya sar wani abu ne. To, mafi galibi idan mun je muna fita mu je muyi aiki da safe. Saboda haka ƙungiya tabbas muna da ƙungiyoyi kala kala daban daban amma na aikin gayya yauwa. Saboda haka idan aka tashi aiki da ƙungiya, idan aka je za a ɗauko kayayyaki na ƙungiya. Ko ba ya sassaƙa ya je. Takalmi ne, miyo da safofi dau dabaru kaltura a je da. In wani wuri ne hanya ta lalace za a gyara, a je a gyara. In kuma wani wuri ne za a kai mar ɗauki, a je a kai ɗauki domin yin aiki. Saboda haka, ni a haka nake aiki da ƙungiya. Ƙungiya idan ta kira ni, tunda ni ɗan ta ne dole na je. Na jime ne ne. In aka faɗi aiki dama an tsara ranar da za a je, a yi shi mu je muyi. In muka yi muka tashi kowa ya je ya yi hurumin gabansa. To, a haka dai ni nake yin aiki da ƙungiya. Lokacin da ta zo ta ganni nayi mata aiki domin taimakon kai da kai, to za mu je muyi. Saboda haka kuma ƙungiyoyin wasu ne suka kira mu, za mu je muyi. Muna yi wa ƙungiya biyayya kuma muna aiki da ƙungiya sau da ƙafa, ka'in da na'in. Matuƙa ka ga ba mu yi ma ƙungiya aiki ba? To, lokacin yin aikin ne bai yi ba. Saboda haka mu muna aiki da ƙungiya sosai, yauwa.

Eh, hanyar da nake bi in ajiye takardun aiki. To takardu yawa gare su. Akwai takardu na wurin da kuke aiki ko an ba ku wasu aikace aikace a rubuce saboda haka wasu za ka je ka yi masa leda. Wasu kuma za ka nemi littafi mai kyau da ambulan ka zuba su waɗanda za kasa a cikin littafi ka sa. Domin duk lokacin da aka zo sa hannu za a dube su a ce a je a yi kaza a yi kaza. Saboda haka wanda za ka sanya shi ambulan wanda za ka sa a loka kuma ka ɗauko su ka jeranta su a cikin loka. Saboda haka dai yadda ake ajiye takardu, tamkar yadda nake ɓoyen kuɗi dani ita takarda kowacce indai an mata rubutu to ta tarihi ce tana ɗauke da wani abun da ba'a so a manta shi. Saboda haka dole ka adana. Kuma yadda ka san za ka adana kuɗi kwatankwacin ku san mu haka muke adana takarda. Domin takarda tana da matuƙar muhimmanci. Abin shekara ɗari ma inda takarda baya gushewa amma in babu takarda sai a neme shi a rasa. To ita dai takarda matuƙar kana adana su da rubutu. Ku kan yi rubutu na yarjejeniya to abin ka bai fiye ɓata ba. Kuma ko da kuwa irin wannan abubuwan da nake yi ne wannan da nake yi maku. Eh to shima indai an sa email an rubuta shi ga takarda to tabbas aka dubo app ɗin naku. Za'a yi matuƙar ban mamaki domin za'a gani daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza an yi wani abu mai suna kaza yauwa. To za'a gano a gani kuma anyi kuma an samu alheri a ciki. Saboda haka ita dai ajiyar abu ka adana shi sosai yana da matuƙar kyau. Kuma ana iya sawa duk ma wani abu a ɗauki hoton shi a sa shi a yanar gizo gizo domin adana gudun ko da wata matsala ka iya biyo baya irin ta gobara ko ruwa ko wani abu don ya cinye ya lalata. To waɗannan su suna nan daga an tafa a kwamfiyutar ku sai kawai su fito a kwafa a ajiye a sake ajiye a ajiye ku.

Eh, shi dai ruwa a layi wani abu ne da za a samu idan ana so ko za a karɓi wani abu ko za a ba da wani abu dai. Da karɓa da bayarwa duk ɗaya ne. Shi kuma in aka ce a yi layi, dole ne ka zo ka tsai da mutane. Ka ce to kai tsaya bayan wane, wane bayan wane, wane bayan wane. Har ko da mutum ya kai dubu, in abin ya kai za a iya samu. Idan aka yi layi aka jera. To saboda haka in an ba wannan ya wuce a ba wancan ya wuce. Shi dai layi wani abu ne, jeruwa wani abu ne da ake kiran shi layi. Jera a layi. Saboda haka duk abin da aka yi layi, in aka sa nutsuwa kana tsaye za a kawo a danƙa maka in na bayarwa ne. In na kiran suna ne za a kira sunanka ka je ka ansa ko in na sa hannu ne ka je ka sa hannu. Saboda haka shi dai jerawa a layi wani abu ne mai matuƙar muhimmanci. Maganin kuma haɗama. In dai aka ce kuyi layi to ai an gama. Wani ya anshi kasan wani. Ba za a yi ba. Saboda he layi ya zo kanka dai dole ko da za ka karɓa. Amma aka ce maka ba layi? To dole ne wani ya ci da hakkin wani. Shi kuma ci da hakkin wani haramun ne. Saboda haka a yi layi ba ƙaramin abu bane. Abu ne mai muhimmanci. Ko ina ko da gidaje ne kuka yi shi wani bai zarta wani ba. Sai kun ga ya fi kyau. Amma kuyi gida wani ya zobo nan wani ya zoɓa can ayi layin kuma layi ma wannan da za a bi a wuce bai yi kyau ba. Amma ku daidaita layin ku to wannan shi ne yafi kyau. Ina amfanin ace kun yi abu ba tsari. Shi duk abin da aka ce aka shirya shi aka shirya shi akai yayi. To shi ne mai matuƙan muhimmanci. Yana da matuƙan muhimmanci jeruwa a layi. Ko me za a karɓa kuma ko me za a bayar. Kuma ko da kuwa kira za a yi ko da kuwa wurin neman aiki ne kuka je kuka yi layi ya fi daɗi. Wane ga takardakka, wane ka takardakka, wane ka takardakka duk ku bi ku babbayar a yi muku abin da za a yi muku.

Ai gidajen cin abinci ba su da adadi ma da na fi so na ci abinci sosai. Akwai gidajen abinci kala kala, irin su Mr. Bigg da kuma irin su wad-- ɓangarensu yahuza, suya, suwaye, gasunandai wurare da ake yin abincin sayarwa. Waɗannan wuraren ina sha a-- a ce, na ci abinci a wajensu. Akwai Al-Amir, gasunandai kala kala, gidajen abinci, dan dole hema anyi tunani a gano waɗansu. To kuma abinci shi ya kasu kali-- kala kala. Akwai yakamalan, akwai garau-garau gashina, akwai kuma wanda za ka dafa gidanka iya ƙarfin ka iya shagalin ka. To ni ba wanda ba na so. Amma in so samu ne, in je inda ake-- kecere ni ake dafa abinci. Na faɗa inda kowa yake zuwa mai ƙarhi da kansa, mai kuɗi ya ji ya ce, nima ina so in je nan in ci. Ina kuma so in yi na kecere ni a gidana abincin ba. Haka kuma in babu sai in je in sai garau-garau. Ko in sai yakamalan. To akwai kuma ci kar ka mutu, wanda ba daɗi ba, da ɗaɗaɗawa. To amma duk ba ma san irin wannan. Gwara dai ko garau-garau ɗin ne ka ci, ko gafara mahau ka ci. Ko kuma ka samu yakamalan ka ci. Waɗannan duk kalan sunayen abinci ne amma na waje. Ba wai irin wanda aka yi su a cikin manya manyan gidaje na masu hanli-- hannu da shuni ba inda ake zuwa a ci. Ai irin wannan dai dai da rana ɗaya ma mukan ɗauke ƙafa, mutum ya leƙa, ya je ya samu ya ɗan ci abincinsa, ya dawo. Ƙwarai da gaske yaɗan sha lemon sa.